A gaskiya unguwarmu ta kasance tana da girma ne sosai. Tana wani, aaa guri ne da ake kiransa da Danbuwarot a jahar Maiduguri. Sorry a Maiduguri, jahar Borno State. So unguwar mu ba ƙaramin anguwa bane a gaskiya, yana da girma sosai amma sai dai har yanzu ya kasance ba shi da mutane diyawa a cikinsa. Mutanen ɗaiɗaiku ne a halin yanzu suke rayuwa a wannan anguwan. Anguwan ya kasance yana da teku a kusa da shi hanyan wucewar ruwa. Sannan in da zafi anguwan yana kasancewa yana da haske sosai saboda ɗan ƙarancin bishiyoyin da muke da, da kuma ƙarancin gine-ginen da yake a wannan gurin. Sannan kuma a sanyi, lokaci na sanyi unguwar yana da bala'in sanyi na fita hankali. Ba kome ba saboda yana gaba ne da teku. So ko da ace babu ruwa a wannan tekun, anguwan yana ɗaukan sanyi saboda kuma anguwan yana ɗan cikin rami ne a cikin garin. Za kai ka ƙirga gidajen da suke cikin anguwan saboda ba su da yawa a gaskiya. Gidajen da suke anguwan ba su da yawa sosai kuma anguwan ya kasance a koda yaushe shiru yake bai da ba maganannu a ciki sosai saboda ƙaran.

A gaskiya ina ɗaukan sa'o'i dayawa wajen kallon wayata, saboda waya takasance kamar abu ne wanda nake samun kuɗi da shi, kamar abu ne da yake rufe min asiri, sannan kuma kamar abu ne da yake bani dama in ci abinci. Saboda haka ina ɗaukan lokaci sosai. Aƙalla ina ɗaukan sa'a biyar ko shida a rana ina kallon wayata, saboda al'amuran da suke cikinta dayawa. Nakasance ina harka ta haɗa haɗa crypto currency sannan kuma ni ɗan kasuwa ne. Akwai masu siya da siyarwa a kusa dani, so dole ne ya kasance sai da wayata. Sannan kuma ya kasance ni me, am, creating content ne a, a, a shafukan sada zumunta. Irin su TikTok, Twitter da kuma Instagram. So ina ɗaukan lokaci so-sosai. Ina ɗaukar aƙalla sa'a shidda zuwa goma a kowane rana ina amfani da waya ta.

A gaskiya ina zuwa wurare da wuri. Bana jingirta zuwa guri musamma ma in ya kasance alkawari ne, ko kuma gurin mai muhimmanci ne. So duk lokacin da ya kasance zan je guri, na kan je da wuri sosai saboda a fara abu da ni sannan a kammala da ni in samu in fahimci abun da aka yi da kuma ma'anonin abin da aka yi. Bana wasa da zuwa guri da wuri gaskiyar magana so ina zuwa guri da wuri.

Lokacin da nake ɗaka muɗan mura, abu na farko da nake yi shi ne ina dakatar da ta'ammali da kayan sanyi. To wani abun da ya kasance me sanyi ne ko kuma me kasance yana ɗauke da ƙwayoyin cuta wanda sai iya jawo mura. Na karraki ta'ammali da shi ko kuma dai na yi ta'ammali da shi gaba ki ɗaya. Sannan abu na biyu da nake nake kamuwa lokacin da na kamu da mura shi ne ina ƙoƙari in fara sauƙem muran da hanyoyi daban daban. Na farko inya kasance a lokacin sanyi ne zanfara ta'ammali da kaya masu nauyi domin ya rufemin jikina ka sanyin ya shiga sannan na biyu nake ta'ammali da kayan abinci wanda suna, suna, suna da haɗi da kawar da mura da kuma cire sanyi a jikin mutum. Makamancin albasa da kuma tafarnuwa. Sannan abu na uku wanda shi ne na ƙarshe da nake yi shi ne na kan je chemist in nema maganin sanyi a gurin bature.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh tabbas ina son kallon faɗuwar rana. Domin shi faɗuwar rana ya kasance yana da wani irin launi mai sanyayan zuciya. A duk lokacin da rana ta kusa faɗuwa, yanayin wudar garin ta kan iya canjawa. Sakan garin ta kuma haɗin duhu sannan kuma haɗin sanyi, daɗin zama da damuna don kallo.

Mai tambaya yana tambaya ne akan ko muna samun horo a gurin aiki. A gaskiya bana ce muna samun horo a gurin aiki ba, dalili kuwa shine kusan ni ne nake jagorantar wurin aikin a halin yanzu. Ni nake riƙe da gurin, saboda haka bama samun horo a gurin aiki, amma duk da haka na horu kafin na zo matsayin da nake kai da kuma ayyukan da nake yi a yanzu.

Mai tambaya na tambaya ne ko ina son kallon wata da dare? Eh to, a gaskiya ina son kallon wata da dare. Saboda shi a lokacin, a lokacin da. Wata take fitowa a lokacin dare yana kasancewa wani shauƙi ne mai kyau. Amma ɗake na kasance ma'aikaci ne wanda nake aiki ba dare ba rana. Ban cika, ban cika samun zama lokacin da zan je zan tsaya in kalla wata da dare. A sa bida haka amsa na shine ina son kallo amma ko ban cika kallon ba.

Mai tambaya yana tambaya ne akan yaya nake ajiye kuɗi. Ina ajiyar kuɗi ta ɓangare mababbanta ko kuma ta yanayi mababbanta. Nakan ajiye kuɗi a asusun banki na wato bankuna na Najeriya. Sannan nakan ajiye asusuna a wallet na crypto, da su asusun wallet na cryptocurrency. Sannan kuma nakan ajiye kuɗina ta hanyar yin ajiya wa na kusa dani ko aboki ko ɗan uwa ko iyali. Sannan kuma nakan iya ajiye kuɗina da kaina amma a kuɗin takardu. Nakan iya amfani da asusun banki na na gargajiya wato asusu insa kuɗi aciki ko kuma in samu guri mai staro wanda ni kaɗai nasan da gurin inje inyi ajiyan kuɗina a wannan wurin.

Mai tambaya yanatambaya ne akan yaya nake tafa. Tambayansa gaskiya ba ta yi dede ba. Tambayar sa ya kamata ya kasance ne yaya nake tafi? So saboda haka idan tambayar dde ne kamar yadda na faɗa yaya nake tafi, yadda nake tafi shine nakan buɗe hannayena guda biyu sannan in ja da su baya sai in kawo su da ƙanƙarfi kaɗan sai in buga sai nake sai, sai, sai bayar da wata ƙara haka nake tafi.

Mai tambaya ya na tambaya ne ko mu na sa uniform a gurin aiki. A gaskiya gurin aikinmu ba ta buƙaci sa uniform ba, tunda abu ne da ya ƙunshi kawai saya da kuma siyarwa ta magani, ta ƙaramin shagon magani a cikin anguwa ade yi mani haƙuwa aikin nan bai shafe sa uniform ba? Ba mu ma da uniform.

Mai tambayan yana tambaya ne a kan menene mafi mahimmanci a cikin abotaka- abokanta. Abubuwa da yawa suna da mahimmanci a cikin abota amma abu mafi mahimmanci a cikin abota shine yarda. Yarda ita ce ginshiƙin komai da ya shafi abota. Idan har baka yarda da mutum ba, ba yarda za'ayi ya zama abokin ka. Kuma mutum yana zama abokinka ne kaɗai saboda ka yarda da shi kuma ta wanni guri halayan ku ya zama kamar ɗaya sannan bayan yarda kuma akwai fahimtar juna. Shi ma abu ne mai mahimmanci a cikin abota. Abokai biyu sukan fahimci junansu fiye da kowa. Wasu ma har sukan fahimci junansu fiye da a halin su za su fahimce su. Saboda haka a nawa ganin abu mafi mahimmanci a cikin abota shine yarda. Ka ɗauki yardan ka a kaso da yawa ka ɗanna- ɗinka abokinka kamar yarda shi ma zai baka nasa. Sannan abu na biyu ka zama mai fahimtar sa shi ma ya zama mai fahimtanka. Waɗannan abubuwa guda biyu su ne abubuwa masu ƙarfi da zanyi cewa suna da muhimmanci cikin abota.

Kana yin addu'a kullum? Eh tabbas ina yin addu'a kullum fiye da yadda ma mutum yake tsammani. Da safe in na tashi, da safe kafin in yi kome nakan yi addu'a a matsayina na musulmi. Sannan kafin in yi alwalan safiya nakan yi addu'a, sannan bayan na gama alwala ma nakan yi addu'a. Nakan yi addu'a kafin in fita a gida, zan je masallaci sannan zan yi addu'a kafin shiga cikin masallaci. Zan yi addu'a bayan na fita daga masallaci sannan kuma zan yi addu'a bayan na, kafin in shiga gida bayan na fita daga cikin masallaci. Sannan za-zan yi addu'a, nakan yi addu'a a lokutan sallar azahar, lokutan sallar azahar da la'asar, lokuta ma babbanta. Sannan nakan yi addu'a lokacin da zan shiga bayan gida domin yin dahara da makamantansu. Nakan yi addu'a in na sayi sabon kaya zan saka, sannan kuma nakan yi wa ɗan uwana addu'a wanda shi ma ya sayi sabon kaya zai saka. Sannan kuma nakan yi addu'a mai ƙarfi kafin in kwanta in yi bacci. So a kullum ina yin addu'a.

Mai tambaya ina tambaya ne ko ina iya kunna wuta? I a gaskiya ina iya kunna wuta. Nakan iya kunna wuta saboda dalilai da yawa. Akwai dalili irin su kunna wutar itace domin dafa abinci, sannan kuma akwai dalili irin su lokacin kunna wuta saboda ƙona kayan da aka zubar da su daga muhalli wadda ba su da kyau.

Mai tambaya yana tambaya ni akan waɗanne apps, manhajoji ke nan da yanar gizo-gizo nake yawan amfani da su sosai. A gaskiya wannan tambayar na ka ta burge ni saboda ina da amsossansa da yawa. Manhajoji wato apps da na fi yawan amfani da su sun rabu kashi guda uku ne ko huɗu. Akwai manhajoji ta farko shine duk wani hanhaja ta cryptocurrency, wanda ta shafe siya da siyarwa da kuma dube-duban sabbin lamura da suke faruwa a kasuwar cryptocurrency. Manhajoji ɗabi'u kuma su ne yanar gizo-gizo wanda zan je in ji bayanai sannan kuma ni ma in tura in-in-in bai-- faɗa karra mutane sannan in basu bayanin da nake dashi a hannuna. Akwai manhajoji ta uku kuma wanda muna kiransu da ear drop wanda suke cikin hanyar cryptocurrency sun sansa sosai saboda ana amfani da waɗannan apps ɗin gurun samun kuɗi, maƙudan kuɗi na futan hankali. Sannan kuma akwai manhajan wannan apps da yawa da wanda nake amfani da su wanda basu da nasu basu da nasu ɓangare. Akwai irin su calculator a cikin waya saboda lissafi. Akwai irin su contact a cikin waya da true caller da messenger saboda ƙira da kuma tura saƙonni na SMS. Sannan kuma akwai application irin su file manager domin duba abubuwan da suke kan ƙwaƙwalwar wayata. Akwai application irin setting nakan shiga yau da gobe domin in gyararraki a waya na, in maida waya na, wayata ta zama kamar sabuwa. Hakan ya kasance waɗannan application da nake yi amfani da su.